Wacce irin waƙa kuka fi so kuma yaya take shiga rayuwar ku? Gaskiya ni na fi son irin waƙa wanda za a yi shi ba kiɗa ba kome amma kuma kana fahimtan azancin da ke cikin maganganun. Zaka ga wasu waƙoƙin ba kiɗa ba kome amma kuma azancin da ke cikin maganan za ka ga yana da yawa kuma kamin ilimi ake ba ka ko kuma wani saƙo ake eh isar maka a ɓoye ta hanyar waƙe amma kuma ba kiɗa ba sauti.

Menene ka ke son canzawa a gurin aiki? Gaskiya, abin da nake son canzawa a wurin aiki ba zai wuce tsarin aikin ba, da kuma inda mutane ke kallon wajen aikin. Ya kamata ya zamto cewa duk inda kake aiki ya zamto cewa mutanen da ke aiki a wurin suna girmama ka, kuma a kowanne ma'aikata kuna girmama su. So ina so in kawo wannan ci gaban, ya zamanto cewa akwai dangantaka mai ƙarfi ko mai, mai, mai, mai, mai, mai ƙarfi tsakanin ma'aikata da waɗanda suke zuwa wannan wajen aikin namu. To wannan abin nake so in canza. Ina so in canza tunanin mutane a kan yanayin aiki.

Kana amfani da matashin wuya? To, gaskiya tambayan nan ina amfani da matashin wuya. Na fahimci tambayan yanzu. Ina amfani da matashin wuya, ma'ana ina amfani da abunda nake sakawa in kwanta bacci tabbas ina amfani dashi domin yakan, ah, yakan ɗanyi taimakeni wajan bacci, in samu, ah, ingantaccen bacci. Kuma sa'anan, yakan rage in ka samu wanda ya dashe da kwanciyanka. Zaka baka yin ciwon wuya idan ka tashi. Tabbas matashin wuya muna amfani dashi idan zamu kwanta. Ina amfani dashi sosai. Wani lokacin har guda biyu ma nake sakawa. Domin samun natsuwan bacci sosai sosai. Ya danganshi yanda nake so, in yi, in kwanta a baccin.

Kafi son zama ko tsayuwa? A'a gaskiya na fi son in zauna amma a wani lokacin idan mutum ya gaji da tsayuwan. In ya gaji da zaman to dole fa zai nemi tsayuwan. So ya danganci me kake yi da kuma abunda kake yi da har zai sa ka zauna ko kuma ka tsayan. Idan lokacin hutu ne a cikin gida dama ai kana cikin gidan a zaune kake. So duk wasu alamurori kuma in na zama kake yi za ka ga to zaman yafi abun nan yawa a cikin rayuwan ka. Idan kuma sabgogin ka da ayukan ka na tsayuwa ne to za ka ga tsayuwan yafi yawa a rayuwan ka. Amma gaskiya ni nafi son. Na fi son zama akan tsayuwa domin Allah.

Wacce hanyar da kuke ganin ta fi ta zamani? So gaskiya hanyoyin da ba za a ce sun fi ta zamani ba, amma dai amincin da ke hanyoyin da da na yanzu gaskiya ba ɗaya ba ne. Saboda a da lokacin akwai tsaro, ba ka jin fargaban fita ko kuma yin wani abu a kan hanyoyi da sauran su amma yanzu na zamani ga hanyoyi masu kyau amma kuma ba ka iya, ba ka iya, ba ka iya fita da daddare saboda yanayin harkokin tsaro da dai sauransu.

Sau nawa kake yanke farce? Gaskiya nakan yanke sau ɗaya a sati biyu, nakan yanke sau ɗaya a sati biyu. Eh saboda yanayin fitowan farce yanayin yanke shi. So wani lokacin wani harshen farcen shi mai fitowa da sauri wani kuma zaki ga gaka ga baya fitowa so wani. Ma sai bayan sati uku uku, bayan sati uku uku zaka yanke so ɗaya.

Ku gaya mana game da ɗabi'ar da kuke son sauyawa. Gaskiya ɗabi'an da nake son sauyawa suna da yawa. Zan iya cewa kusan guda huɗu. Na farko dai ina son in zamanto daga mai saurin fushi in zamanto mai sauƙin fushi. Ba wai kar ya kasance ba ni da fushin ba amma dai ya kasance cewa fushina bai da yawa sosai sosai. Kamar yanda da zaran abu ya faru in ji ɓacin ran ya zo ya yunƙuromin. Sa'an nan na biyu shine in kasance mutum mai sirri. Ba komai ne zan dinga yin hirarshi da mutane ba. In dinga riƙe magana a cikina wa inda ya kamata in riƙe su, waƴan da kuma zan nemali shawaran ingantattun mutanen wanda za su riƙe mun abun nan. Sa'an nan abu na uku, nakan so rayuwana ya kasance cewa bana son hayaniya da mutane. Duk abin da zai sa in yi hayaniya da mutane bana son abun da zai sa ni hayaniya. Ina so in canza rayuwana daga irin wa'inin. Saboda idan za ka yi rayu, za ka canza abubuwa. In ka sauya wa'inan haƙuri, ka sauya ma'amalan ka da mutane, ka sauya kuma ɗabi'un ka daga munana zuwa kyawawa abu ne masu kyau sosai sosai.

Wa yake dafa abinci a gidanku? Eh, a gidan mu mama ta ke dafa abinci ko kannai na ya danganta. Bayan nayi aure kuma mata na ke dafawa. Lokaci bayan lokaci idan ina da sha'awan girki ni ma ɗin sai in taya ta. To a haka muke tafiyar da gidajen mu. Gaskiya mafi akasari mata su suke mana girki a gida. Amma idan ka tashi kaji kana so ka yi taimako kai ma sai ka taimaka ka yi.

Idan kasala ta kama ku, yaya kuke daga, yaya kuke daga kanku don motsa jiki? Eh, mutum kakan yi yunƙuri ka tashi da ƙyar. Idan wanda ya saba dan training ne haka a motsa jiki, sai ya dinga pre- e press up ko kuma yayi sit up ko kuma mutum ya ɗauki abu, ya fara ayukan ɗaukan abu mai nauyi ko kuma ya fita tattaki. Tafiya kenan yayi tafiya kamar irin tafiya mai nisan kilomita biyu zuwa uku ya je ya dawo ko kuma mutum ya yi gudu ko kuma mutum ya je ƙwallo da dai sauransu. Duk wayannan nau'ika ne na motsa jiki waɗanda muke yi yau da kullum domin sama ma jikinmu, ah, lafiya.